Kana kallon taurari da daddare? Ina kallon taurari da daddare. Ina kallon taurari da daddare a wa'ins-- a lokutan da nake ji, nake jin tunani, lokacin da nake son in ɗan lissafa wa 'yan su abubuwa game da rayuwa, lokacin da nake son, lokacin da nake son in yi wa 'yan su abubuwan da ya kamata. A daidai lokutan da nake son in ɗan, in ɗan ji ni ina cikin, ina cikin natsuwa, lokutan da nake ji ni, lokacin, lokutan da nake jin damuwa nakan tsaya in kalla taurari da daddare. In kalla nature, in ga yanayin yanda nature ɗin su ke tafiya, in ganen yanda abubuwa suke ta a sararin samaniya. Wa'insu lokutan su da dama kallon taurari yana sa, kallon tau-- kallon taurari yana, yana sa natsuwa a jikin mutum. Za ka ga abubuwa kala daban daban wanda zai sa, zai sa ka ji shauki, ka ji daɗi, ka ji murmushi. Kuma a daidai lokacin da za ka ji natsuwa sun zo ta, sun zo maka wanda za ka iya tunannin, za ka iya lissafa abin da kake so ka lissafa ko ma za ka iya yin abin da kake so ka yi a cikin zuciyan ka ba tare da wani hayaniyan.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Gaskiya ina da yanayin yacce daidai daidaita aikina da rayuwa, did da yanayin aikin da nake yi, aiki ne wanda baya bani dama in yi ma su abubuwa da yawa. Saboda me? Idan na fita karfe shida na safe, to bazan dawo ba sai karfe shida na da yamma. A wannan lokacin, wasu lokuta da dama nakan dawo a gajiye, nakan dawo ba nakan dawo ba kuzari a jikina. Kaga kau dole kawai samu zanyi in samu lokacin da ya kamata.

Tabbas muna samun horo a wajen aiki, muna samun horar yacce za muyi aikin mu da kuma yacce za muyi handling ɗin waƴansu, waƴansu waƴansu situation idan sun zo. Da kuma yacce za mu magance wasu matsaloli ba tare da mun kira manyan ma'aikata ba. Da kan mu za mu iya magance wannan matsalolin. Wasu daga cikin abubuwan da muke magancewa da kan mu babu kamar irin, bab- babu babu kamar, babu kamar irin, babu kamar irin safety ɗin mu, safety ɗin kan mu waƴanda ba sai mun jira an kawo, ba sai mun jira wannan ɗin safety sun zo ba. An riga da an, an riga da an horar da mu yacce za mu magance wannan abun. Ɓangaren amfani da kayan aiki wannan shi ma an riga da.

A zahirin gaskiya ni na kasance ba mai son karanta littattafai ba ne ba, don gaskiya ba na da wannan haƙurin da jurewar yawan karanta littattafai. Dana san cewa karanta littattafai yana da kyau. Karanta littattafai abu ne mai kyau wanda yana sa mutum ya gane abubuwa da yawa, yana sa mutum ya ƙara natsuwa, yana sa mutum ya ƙara samun composure da wan'in su abubuwa da dama. Amma ni karan kai na gaskiya karanta littattafai yakan ɗanyi min wahala saboda ba na iya wannan juriyan.

Yaya jadawalin aikinku yake? Yace jadawalin aikinmu yake shine idan ka zo da safe za ka fara canza kayan ka, ka sa uniform ɗin da ka ke da aka baka. Idan ka sa uniform din da aka baka za ka je za ka je round ɗin floor ɗin da ka ke aiki ka kwashe bula. Idan ka kwashe bula sai ka je ka zubar a dump site. Idan ka je ka zubar sai ka dawo ka yi shara. Idan ka yi shara ka gama sai ka zo ka ƙa bi kuma cikin bayin cikin baf ɗin da ake yin wanka. Inda ake yin wanka sai ka je ka fara wanke wajen shima ɗin. Ka wanke shi ka durje shi ka durje shi ya fita ko ina yayi ka gama ka zo ka yi mopping ɗin ƙasar. Ka gama kenan sai ka zo ka gama kenan yes ka gama kenan sai ka zo inda inda ake yin bayan gida. Shima nan ka yi ka zo ka yi abin da ka yi a wancan. Ka wanke sink ɗin da ake yin brush. Ka zo ka wanke inda ake yin wanki. Ka zo ka wanke inda ake yin fitsari. Ka shiga bayiyukan inda ake kashi ka wanke shi sama da ƙasa harka har ka gama in ka gama sai ka zo ka yi mopping. Bayan ka gama wa'innan wa'innan abune wa'in da kullum sai ka yi su. To kuma 'yan ƙananan ƙananan abubuwan da ba sai ka yi su kullum ba kamar irin wanke dispenser dispenser shan ruwa. Har shima ma zaka zo kaɗan wanke shi haka ka shashshare shi. Sai kuma ka zo ka duba cobwebs haka ka duba ma ka shashshare cobwebs haka ka wanda mata. In ka gama kuma za ka iya zuwa ka zo ka yi handelling ɗin staircase ɗinka. Haka za ka iya zuwa ka zo ka yi handelling ɗin staircase ɗinka. Shi ma nan matattakala ka share shi ka shashshare shi ka shashshare ka shashshare shi. Idan da dama ka yi mopping ɗin shi yes idan da dama ka yi mopping ɗin shi ko ina ya zai haskaka. Bayan kuma ka gama wannan za ka iya zuwa ka huta ka zauna kafin a kira ka wani aikin ɗa kila ba dai tabbaci amma dai kana zaune za a iya neman ka ka zo ka yi wani aikin. Amma wa'innan abubuwan da na lissafa su ne abubuwan wanda kullum sai an yi su a sati.

Wow! Ni na kasance mai sa turare. Kana sa turare kullum? Ni na kasance mai son turare dan gaskiya. So da dama na kan, ina sa turare kullum saboda yana ƙara sani kam ina sa, ina sani ƙamshi, yana ƙara boosting din confidence dina, yana ƙara sani natsuwa, inji ni na fito a mutum. To shi turare wani abu ne wanda, wani abu ne wanda yana ƙara mutum kyau, yana ƙara wa mutum haske.

A'a, ina zuwa waya ne da wuri gaskiya ina matukar mahimmanta lokacina. Dan lokaci yana da muhimmanci sosai. Lokaci abun dubawa ne adik inda ka tsinta kanka musamman idan Allah musta'i ace kazo waje karfe shabiyu na rana, ya kamata ace kana wajen sha ɗaya da hamsin, sha ɗaya da arba'in da biyar. Ka samu natsuwa, ka samu, yes ka samu natsuwa, ka dankaranta environment din kana sauri zakai, kana zakai kaza haka, zaka zan yin haka. Yakamata ace yazamana masu girmama lokaci dan idan ka bani lokacin yin kazo, ka je kazo waje kaza karfe kaza, zan yi make sure a wannan lokacin kuma kafin wannan lokacin na zo wajen nan kafin tunanin ka, kafin lokacin da kake lissafin a'a kaza ne kaza ne. Ina, ya ina, ina girmama lokaci sosai gaskiya. Nakasance mutum ne wanda ina girmama lokaci gaskiya saboda lokaci is precious, lokaci abin girmamawa ne, lokaci kuɗi ne, lokaci ilimi ne, lokaci blessings ne. Saboda a yayin da kana can kana bacci wani yana nan yayi amfani da lokacin da kake bacci, wani yayi amfani da lokacin da yake bacci yana samun opportunity, yana samun dama, yana neman aiki, yana samun aiki, yana neman kuɗi, yana samun kuɗi. A yayin kuma kai lokacin kana can kana bacci. Dan haka gaskiya lokaci abin girmamawa ne, lokaci babba ne. Wani maganan ka zo waje daga baya ina ai kawai kaje da wuri nan malam shine kawai lissafi. Lokaci yazo a anbaka lokaci kafe goma to katafi karfe tara da rabi anyi abun da za'a ambaka, an yi abun da za'a angama kuma an fara abun da za'a yi. Zaka je kana sauke sauke a barka barka. Duk irin wannan lissafin.